Alal haƙiƙa, abin da na ke jin tsoro shine Ubangiji na Allah Maɗaukakin Sarki, wanda ya halicce ni kuma ya halicci dukkan wani abun halitta. Shi nake tsoro a kullum, a koda yaushe.

Eh, halal laki na fi son shinkafa a lokacin da aka haɗa shi da wake, amma kuma ina matuƙar son tuwo musamman idan aka yi shi da miyan kuka.

Eh nakan ajiye kwafin bayanai musamman idan bayani ya kasance a mai mahimmanci sa'annan kuma za a iya bukatan wannan bayanan a zuwa wani lokaci.

Eh, tabbas ina yin aiki bayan lokaci musamman idan daman ina bukatan in idada wannan aikin, sa'annan kuma lokaci yazo ya yi halinsa. To nakan zarce lokacin da daman na hakikancewa wannan aikin.

A lokacin da na ke jin damuwa, na kan samu wuri ne in kasance ni kaɗai, in zauna in samu natsuwan zuciya. Wani lokacin kuma na kan samu wuri ne na kwanta inda kuma babu hayaniya.

Eh, ya danganci abin da nake son in rubuta. Idan ya kasance rubutu ne mai mahimmanci sosai, na fi son amfani da alƙalami. Amma idan ya kasance rubutu ne kawai na nishaɗantarwa, na fi son in amfani da fensir.

Eh, ina iya rera waƙa musamman a lokacin nishaɗi dan kuma a ansa iyalai farin ciki. To nakan rera waƙa na ban dariya.